Wane lokaci na shekara kake fi so? A lokaci na shekara na fi so lokacin shekaran azumi, watan Ramadana, saboda ana mana gafara, ana mana falala, ana ƴanta mu daga wuta zuwa aljanna. To na fi son lokacin watan azumin Ramadana.

Kana raba abincin ku da mutane? Eh ina raba abincinmu da mutane, saboda wata lokacin ci a tare yana kawo ƙazanta zaka ga ana maka jagwalgwalu. Shi ya sa ni bana wani cin abinci da mutane, ni kaɗai nake cin kayana.

Kana yin harsashen lokacin barci? Eh, ina yin harsashen lokacin barci. Musamman da ya kasance mu ƴan Najeriya ne, muna fama da rashin wutan lantarki kuma agoguna yan mu ma suna da cin batir da an sabe wuce kwana biyu uku batir ya tsaya. To idan wayan mu ba caji agogan mu ma ba batir, kawai sai muyi harsashen lokaci mu kwanta muyi baccan mu.

Kana fin son zama a kujera ko tabarma? Na fi son zama a kujera, saboda yafi tabarma daɗi. Shi tabarma yana sa mutum ya gaggaji tunda ƙasa ne, shi kuma kujera a ɗankwai fom akwai taushi.

Kana sanya hula? Eh ina sanya hula kalar namu na mata. Yanzu haka ma hular ce a kaina saboda ban son barin kaina a buɗe saboda shaidanu.